Gaskiya dangantakarmu da makwabtanmu tana na a cikin lafiya. Muna zaman lafiya da su ba tare da tashi hankali ko wani abubuwa ba. Muna zaman lafiya tare da su. Suna shigo gidanmu, muna shiga gidan su. Yaran su suna zuwa wasana mu. Mun dafa abinci muna basu in mun samu abun da suke ci ne. Su man sun dafa suna kawo mana. Gaskiya muna zaman lafiya ba mu taɓa mun tashi hankali kuma babu wanda yafi zaman lafiya rayuwan nan. Ooh, maganan gaskiya shine muna zaman lafiya kuma muna mutunta juna. Muna mutunta juna. Mun gan mun gam kaman abunda baturi yake cewan family da su. Ba banbanci ba sakannin mu da su. Shine gaskiyar maganan yauwa.

Eh, ni fa ina mika jiki da safe. Kowani safe idan na tashi dole sai na mike jiki. Don in ban mika jiki ba jikina zai dinga min zafi. So dole sai na ɗan yi yawo, inje kaɗan in fita kan hanya, in je in yi abin da bature su ke ce ɗan exercise. In je in mika jiki ko na minti talatin san nan in dawo inzo inyi shiri. In aiki ne, sai inje tafi aiki. Kuma wani abu ne zan je in yi abin da yake gaba na yi wankan in tafiya. So mike jiki kam yariga ya da dole. Gare ɗan adam ba ni kaɗai lalle ba. Yana da kyau kaɗan zona ka dinga miƙatar da jikinka. Ba da mika jiki ba za ka sufaa da wuri kuma wadansu cututtuka za su kama ka da wuri. Ka zo ka sufaa lokacin da za ka sufaa. Sai ka zo ka ji jikinka yana, yana damun ka ko wani cuta yana damun ka. So ni shawara na ne gare da ko ɗan adam da yake can wajen da yake jiya ya dinga mika jiki. Ba saboda wani abu ba don saboda gaba ne.

Akwai, akwai aljihu a riga na. Ba riguna na da babu aljihu a ciki. Don a cikin aljihunan nan nake ajiyan da nake. Kan ka ganni da kaya ko na yi ɗinki dole akwai aljihu a ciki. Dole zaka samu akwai aljihu. Dole sai da tare da aljihu inba haka ba akwai matsala ai. Zama da babu aljihu akwai babban matsala shine gaskiyar magana. So inba haka ba su wayoyi na, su kuɗaɗe na a aljihun nake ajiye su. So ba riguna na da babu aljihu shine gaskiyar magana kuma da gaskiyar abun yi. Dole sai dai aljuhu in ba haka ba akwai babban matsala. So shi ne maganan gaskiya. Aljihu kam dole ne a same shi a cikin riguna na ba, ba tare da wani ganganci ko wani abu ba. Dole sai dai aljuhu.

Ni na fi son AC a kan fanka. Dalilin shi ne AC yana sa wuri ko ɗaki yayi sanyi, fanka shi kuma iska yake buga. To in kuma an zo lokacin zafi in ba kayi hankali ba, fankan nan zafi zai dinga bugama cikin ɗaki. Iskan zai ding-- yana actually yana hura zafi fa amma zafin ɗakin zai ɗo, zai ɗo zafin don iskan ma zafi yake fitowa. Man dai akwai AC a ɗaki, za ka ji ɗaki yana nan da sanyi to shi yasa ni nake, na fi son AC. AC yana sa daki yayi sanyi fanka kuma iska ya ke furowa kuma in ya furo shi lokocin zafi iskan zafi za ka dinga ji so gwanda a ba ni AC ko a ajiye ni a ɗakin da akwai AC a kan fanka, son dubu akan a bar ni a ɗakin da akwai fanka. AC shine the best gaskiya.

Abin da nake yi don ƙara aiki shine, ina zuwa neman ilimi a wurare a ginin gizo kamar su Google, su YouTube, su Chat GDP, su wayansu AIs. Da shi nake amfani a wurin ƙara ilimi a wurin aiki. Don ka fito namiji ko ka fito ɗan adam, dole ka dinga updating kanka game da abubuwan da yake faruwa. Ba haka ba, za ka zamana kana wuri ɗaya shekara da shekaru ba ka ƙara komi ba. Tsohon ilimin da ka ajiye shi kake amfani da shi, duniya kuma ya riga yazo ya wuce ka. To dolen ka ka ringa kara wayan su ilimai don ya rigada dolen kai ɗan adam ka riga ka fito. Abubuwa dayawa dai dinga fitowa sabbi sabbi. So zama awuri ɗaya barai taimaka ba. Dole ka yi updating kanka. Wayansu abubuwan da nake yi ranan through platform kamar su YouTube, Chat GDP, wadansu AI haka haka. Da shi za ka ɗia taimaka ma kanka.

Eh ni ina tauna goro. Ina tura goron da ake nufi da daushe. Ni mai cin goro ne. Kuma abun da ya sa ni nake cin goro sabida yana taimaka mini ta hanyar hana ni barci. Goro yana hana ni barci. Wata rana ina jin barci a wurin aiki ko ina shago, za ka ga na saya goro zan siye shi.

Eh ni mai son sa hula ne. Ni ina son sa hula ba na wasa ba ne. Ka shigo ɗakina wardrobe na ka ga huluna sun fi goma. Both hulunan da ake sa da kayan ɗinki d da wanda ake sawa da kananan kaya. Hula kam abubuwa na ne don na yi-- ina sa hulan toshe goshina ne shiyasa ni ina son sa hula. Huluna suna toshe min goshina saboda shi na ke ɗan rufe goshina wata rana. So hula kam ni mai son sa hula. Sa hula ma ya riga damin dole ne, in dai ni ne. Hula abu na ne. Hula yana cikin abubuwan da nake so. Ni baran iya kin in kirga iyakan hulan da na riga na yi a rayu wannan ba don don suna da yawa. So ni mai son sa hula ne tabbas. Ba wani jayayya ba ne, ɗan hula ne. Sa hula kam nawa ne. Ba wani gardama ciki.

Aaa bacci kam bana wasa da bacci. Ina bacci da safe ina yi da rana ina yi da yamma. Inde har ina jin bacci bana wasa da yin bacci dole zan zo in kwanta. Zan hakura da duk abun da nake sai nayi baccin kafin in cigaba. So maganar bacci gaskiya bana wasa da yin bacci. Fine gaskiyar maganan. Bana wasa da bacci ko na safe ne ko na rana ne ko daddare ne as far as bacci kama ni yake yi. Dole zan bar me nake hakura zanyi as far as babu da za ayi abun mutuwa bane. Dan wata rana ban kwanta ba bana gane kaina. Da kwanciyar nake yi sai yin abun da bature sai yace clearing kaina. Son clearing hair na. Sai in zo na cigaba da abun da nake yi so bacci kam na riga damin dole. To banda lokaci ma da safe da rana daddare in bacci yazo dole na ne in yi bacci.

Na ɗiya hawan keke kuma na ɗiya tuƙa keke duka. Tuƙa keke na koye shi lokacin da ina nan yaro shekara goma. Mama na ta siya min keke. Na fara koyan keke har na ɗiya shi. Keke ya min illoli diyewa ma don na ta faɗiwa lokacin da nake koyan keke. Na jijji ciwo a kafafuwa na bana wasa ba amma tuƙa keke. Abin da na koya ne tun ina yaro kuma na gode ma mama na da ta siya min keke dan lokacin da nake yaro. Don ya taimaka min sosai wurin zuwan makaranta, wurin zuwa anguwane, aika anguwane shi keken ya taimaka min kuma an yi lafiya dai na rabu lafiya da keke. So keke kam na iya hawan shi kuma da tuƙa shi.

Ƙwarai kuwa ni mai son ɗaukan hotuna ne sosai, sosai, sosai. Akwai abu, akwai wani kalma a turanci aka ce "Ka dinga documenting life naka." Bana wasa da ɗaukan hoto. Hoto rayuwata ce, hoto duniya ne a wurina. Ina son ɗaukan hoto, hoto ya haɗu min duk inda zan je in sa kaya ko in visitin wuri ban ɗauka hoto ba to ni ina ga shir mene. Ɗaukan hoton kan ya riga da dole wallahi hoto, hoto ai ba magana aii. Hoto kam ya riga da dole ana ɗaukan shi. Ni ina son hoto na gaskiya. Duk inda naje ina son in ɗauka sabon hoton in aji abun da ba ture suke ce da shi memories. So hoto ya haɗu min, hoto duniya ne. Ba laifi ka ya zauna mini da hoton ka.

Gaskiya zaman kan gwiwan nan yana cutar dani a kafa gaskiya. Yana sa gaɓaɓuwa na ƙaffafuwa na ya dinga yin zafi. Ya sa zaman da gwiwan yana ban wahala gaskiya sai ka ce wanda ya tafi training ɗin sojoji. Zaman gwiwa ba nawa bane bana son shi. Yana jimin a kafa. Shine maganar gaskiya. Gaskiya, gaskiya shine maganar gaskiya. Ba wata ɓoye ɓoye. Zaman gwiwa ba tawa ce ba. So sai a dinga yi ana yi hankali nikan ba nawa bane. Abun yana jimin ba kaɗan ba. To ni bana son shi. Shine maganar gaskiya. Ba wani maganan da ya wuce wannan. Gwiwo kan lallai ba tawa bane. Kada ka fiya haka koya kan zaman gwiwa. Shine gaskiyar magana kuma shine lamarin magana. Shine.

Wasan da na nake yi a waje shine wasan da ake nufi da wasan ƙwallo, wasan ƙafan ƙwallo da batura suke kiran football. Ni ina ni ɗan wasan ƙwallo ne. Na so buga wasan ƙwallo tun ina nan a jinjiri. Na so buga ball. To duk inda za mu je ni ba mai buga game ba ne, su TV game, su PS babu. Duk na ba mu buga ball. Da hausawa suke nufi da wasan ƙwallo. Duk abin da ya wuce buga ball to ni tsaya a gefe ni ina ƙallo. Dan ni apart from shi ni ban iya wani irin wasan da ya wuce wasan ƙwallo. Shine maganan gaskiya. To ni na wanje a buga abun nan dani ball da ni ya wuce haka to sai dai in tsaya gefe in kalle ku.

Inda ni nake, hanyar da ni nake kula da gashin shine ina na tafi wurin wanka na wanke shi da kyau, wanke shi ya fita fefes, fefes sosai. Kuma na zo shirin sa kaya, sannan shafa mashi mai mai kamshi mai gyara gashi. To tare da haka ne fa ni nake gyara gashi. So da na shiga wurin mutane da akwai mutane kaji ni ina kamshi ina walwala kuma. To ni haka ne nake gyara gashina. Na wanke shi, na shiga wurin wanka na wanka kuma wanke shi da kyau. Na fita na shiri, na shafa mashi mai mai kyau mai kamshi da za ka samu a kotu, larai ne. To da shi haka nake girmar da gashi na kuma nake kula da shi. To ni haka ne nake yin abubuwa na, na kula da gashina da lura da shi sosai abin da.

Eh, gaskiya ni banda rubutu ne kyau. Abun da bature yake nufi da handwriting ne, gaskiya ne nawa bashi da kyau amma dai zaka iya gane mai na rubuta. Amma ba wai abun a zo a gani ba ne ko a zo a na wani tafa min tafi. Ni ma kuwa abun yana ban kasawa. Rubutuna baya da kyau. Sai lallaɓa shi nake yi, na riga nayi nayi nayi in gan ko zan iya canjawa i na abun ya riga ɗawo part of me. So ni, a hakuri nake yi amma dai rubutun ne babu, ba wani abun a zo a gani ba ko a yi wani abin nan ba ne. Rubutun sai a hankali, sai a slow, inji Bahaushe, sai a slow. Amma dai in nayi rubutu zaka gane me na rubuta kawai ba abun wani fariya ba ne ko. A'a ni fa rubutuna, hannun rubutuna yana da kyau babu, shi ne gaskiya.

Eh, ni ina amfani da gidan sauro da ake nufi da sauro net. Ya, ni ina amfani da shi. Don sauro ni ina da wani irin jikin da ko jini na sauro ya cije ni yana ban wahala. Malaria yana ban wahala gaskiyan magana. So yana ban wahala. So akan in kiyaye shi. Ban san kwanakin baya shekaran da ya wuce na kashe kusan dubu talatin da biyar akan maganin malaria. Na ji jiki, na ji jiki ba ƙaramin jiki na ji ba. So ni akan abun nan inda ni nake kiyaye shi shine na kiyaye shi ta hanyar da gara a bi doka a zaune lafiya. So ni ina amfani da maganin sauro kuma ina sa ma ɗaki na maganin sauro. Don kar cutar sauro ya kama ni ko wani abu. Haka ne nake yi. Don ni gaskiya na tsoron mu sauro.

Inda nake tofa miyau, in dai a gida nake zan shiga cikin wurin wanka zan tofa ran miyau. In dai kuma ina waje ne a cikin gaban aiki zan fita waje ne in je in nema wurin tushe in tofa miyau sai in rufe shi da kasa. Ai, miyaun mutum ba abin gani ba ne. Shine maganar gaskiya. Ba abin a zo agani ba ne. Ba shi da kyau kallo ma. Gaskiyar magana in dai ina gida zan shiga cikin wurin wanka na in tofa ran zuba ruwa in flush nashi. In dai kuma ina waje ko a wurin aiki a cikin mutane zan nema in je in tofa da shi a waje. Sai in nema kasa in rufe shi in tara kasa in rufe shi. Gaskiya shine maganar. Miyau ba abun a zo a kalla ba ne. Yana da, yana da ba kyau kallo yake da shi ba. Yana da kazanta. Kazantan abu ne a wurina. Amma ya za a yi ya riga da saka abun mu mutanen a ɗan adam.

Lokacin da nake wanke kayaki na shine bayan kwana biyu ko ƙarshen sati, yawanci ran Lahadi. Amande ina nan firi bayan kwana biyu don kuma kayan da ake nufi dashi inner waist boxer na da singlet shi kuma ina cire shi a take shike nake wanke. Kayan da nake sa a jikin ne nake dan barin shi ma ya dan kwana biyu, wannan baya da kyau ka aje boxer da singlet kana aje su a cikin sami. So gaskiya banda lokacin wanke kaya yana depending da ya kama. Kwana biyu ina wanka shi karshen sati ko ran lahadi haka nake tara su in wanke su amma ni bana son tara kaya shine gaskiyan magana in ba mai son tara kaya ba tara kaya bai taba ya hadomi ba. Yana sa ma ɗaki ya dinga wari yana ɗoyi. Amama ni bayan kwana biyu ko bayan ƙarshen sati ran Lahadi zan tattaro su kana fidda su na siya sabulu da omo da ruwa sai in wawanke su.

Ni mai son cin burodi ne sosai, ko da shayi, ko da kayan zaki, ko da ruwa. Amma a jihar Taraba, karamin hukuman Jalingo akwai burodin da ake cewa na Saraba. Burodin ba ƙaramin daɗi yake da shi, ba just daɗin shi ba kaɗai, yana nan da laushi, yana jin butter, yana ɗan jin shuga daidai. Don ni bana so abun da yake da zaki sosai. Shugan shi daidai, amman madaran da butter ne. Za ka iya ajiye shi kwana uku kana cin shi da laushin shi. Ba ra ka ji yayi tauri ko wani abu ba. So burodin daɗi yake da shi ba ƙanna wasa ba. Kuma cikin burodin, burododin ma ina son sliced bread to. Haddan da ba a yi slicing ba duk ina son shi. As far as biredi yana da laushi kuma yana da zaki, to ni zan iya cin shi. To na Saraba kam a cikin jihar Taraba ba irin shi. Gaskiya. Shine maganan gaskiya. Burodin ba ƙaramin daɗi yake da shi ba.

To, inda nifa nake kiyaye kalmar sirri, shine bana cika hira da mutane akanshi. Don in maganan sirri yarige yabar wurinka ya koma hannun wani ko ya kayyade dashi, shizai iya juyema baya yaje ya tonatar da asirinka. So indai kanaso kaji daɗin sirri, zamanin sirri ɗin ya yi, zamanin kai kaɗai da Allahnka ne kuka sanda sirri. Aman ka fara kai ma wani ko ɗan uwankane na cikinka ne, wata rana in kunyi faɗa dashi zai zageka dashi koya kawo a gaban mutane yayi using nashi against kai. So indai sirri, sirri yana sa zan ma sirri baya sirri bayada kyau. Kayima abokinka hira, ɗan uwanka hira ko wani da kake ga kayyada da shi, ka barwa kanka. Sirrin dana san zaka iya kaima wani may be maganan kuɗine don mutuwa ya tashi, karka barma waya ko banki kuɗi ko wani abu. Amman dai sirrin da abunda ka taɓa kaida ba wanda ya sani, to zan roke ka, ƙara ka bari ka tafi lahira kuwa dashi.

Wuraren da nake so in ciyar da hutu don ba lallai wuri ɗaya ba ne. Ina da wurare ya kai biyu ko uku a kaina. Indai wurin hutawa ne a jihar Najeriya. Zan zaɓi Yankari Game Reserve da yake Bauchi. Wurin suna da wurin hutu mai kyau. Addana ta taɓa ta je shekara biyun da ya wuce kuma hotuna da bidiyos da na gani gaskiya ya yi min kyau. Wurin acace ne. Na biyu shine Obudu Cattle Ranch da yake Calabar. Wurin yana da sanyi, ba ƙaramin sanyi kuma wurin hutu din ana iya ma hoto a wurin za ka tsammani ko ka na UK, United Kingdom ne. Toh wurin yana da kyau. Na uku a jihar Taraban da nake ne ana ce Gembu Mambilla Plateau. Wurin yana da ba ƙaramin sanyi ba suna borderin Najeriya da Kamaru. Bakaramiin sanyi kuma da wurin hutu ne. Toh in dai an yi maganar wuri hutu a jiharmu na Najeriya wurare uku Yankari Game Reserve Bauchi, Obudu Cattle Ranch na Calabar da Gembu Mambilla Plateau da yake Gembu shine gaskiya.

Ni ina shan ruwa mai sanyi ba na wasa bane. In ya zo maganan shan ruwan ka gan ni, na shiga shan ruwa mai zafi sai na ji illar shi ma nake yi shine lokacin sanyi. Dan yana kawo mura amma zan dinga sha sai na ga sa'an nan mura ya fara zuwa. Zan cire hannuna amma dai lahiya na lau ko me lafiya. Ko ba ruwan sanyi ba ko kayan zaki ma za ka ban ko kunu ko zobo ko coke ko fanta ko giya ne ma in ba sanyi nake ba zan iya sha ba. Dan sanyin ne yake sani abun yake wucewa a mugugguru na. So ni ruwa ko min da, da yana nan an yi shi da ruwa that is liquid as far suna da sanyi to zai wuce. In ba sanyi kam ina zan kan shi. Ba sanyi ai, ba ran iya shan shi ma ba. Ba dai ya riga da dole ko magani aka sa min sa ruwa ance in sha da ruwan zafi. Amman dai abin da zan sha in siyar da kuɗi na mai kyau gaskiya sai da sanyin shi zan iya shan shi. Ko juice sai da sanyin shi zan iya shan shi.

Wanda na fi amfani da su na wasan labarai shine suna da yawa. Akwai Twitter, akwai Facebook, akwai Instagram, akwai Gmail. Amma wanda ni na fi dogara da shi kuma na san yana da mahimmanci shine tu-- eh formal Twitter da ake kiran X yanzu da Elon Musk ya siya. Shi yana da authenticity na ɗaukan labarai. Duk labarin da ka ga a wurin dar ne. Ne-- yana wuya a yi karya a wurin don akwai platform da za ka iya verifying abubuwa a wurin. Amma ni na fi, na fi zuwa kusa da Twitter. Twitter ne ke ban genuine news da nake samu. Amma su Facebook, su Instagram duk a wurin na ba wani abun ɗaukan labari ba ne. Kaman Instagram ma wurin nuna lifestyle ne, na hoto da rayuwa. Facebook kuma wurin tara abokanaye ne. Amma ka na neman genuine news na labari ka je Twitter.

Inda aka jadawale aikin mu yake shine muna zuwa aiki daga ran Monday zuwa ran Friday. Karfe tara ya kamata ka na ofis. Karfe hudu kuma muke tashiwa. Da ran Juma'a muna iya tashi karfe biyu don an hidar da sallan Juma'a. Ba cika wani aikin kirki so is more of like more or less like aikin half day ana kiranshi half day aiki. So amma daga Monday zuwa Thursday karfe hudu ake tashi don muna zuwa tara da safe. Ko ran Juma'a ma ana zuwa da tara. So haka muke gina gandar aikin mu muna tabbata aikin mu kuma a rosters akwai roster na cleaners. To ni ba cleaner bane ni admin staff ne. Shine maganar gaskiya ni admin staff ne. Cleaners suna zuwa da wuri tun karfe bakwai ma suna zuwa don su samu su yi shara, su shasshare ko na su tabbata ko yana nan da haske da kyau.

Inda ni nake zubar da shara shine akwai a jihar Taraban da nake, akwai motan gwamnati under Ministry of Environment. Akwai motocin da sun ajiye a bakin hanya junction junction na ɗaukan shara kowane sati. Ana zuwa ɗauka shi kowane ranar Asabar. Toh nai ni gida na yana kan hanya, in na tara shara na, maybe ran Juma'a ko ran Asabar da sassafe, sai in je in kai kafin a zo a ɗaga motar ɗin datti ɗin. Toh gwamnati tana kokari through ministry ɗin tana taimakon mu tana zubda shara. Kuma kamar da na ji a in garin zub da sharan ɗin, akwai wanda suke generating energy ta wurin harkan babban bola. To amma su suka fi sani wayancan amma mu ni zubar da shara. Jan dumping ma gwamnati ne. Gwamnati za ta ɗauka da motansu. Suna bi kowane week weekend su zo su ɗauka da motansu, su je su jefar da shi a bayan gari. Kuma ba tare da sai na biya ko naira ba.

Ni bana amfani da mataimakin murya, bana amfani da shi. Ni kaɗai nake aikina ba tare da mataimakin murya. Shi ne maganan gaskiya. Ban ma san wane ne mataimakin murya a nan ɓangaren ta wurin mu na jahar na Taraba. Ni kaɗai nake harkana.

Eh, ina amfani da kunnen waya da ake nufi da shi as AirPod ko Earpiece amma ba kulli kulli yomi ba ne. Wata rana rana rana ne jifa jifa ne. Kaman wanda na siya shekaran da ya wuce ya karye ma cikin mota. Ina dawo motan mu ta samu accident sai ya karye a garin fita cikin mota. So kunnen wayan din ma yana da kyau idon watarana kana inda ake surutu. Zaka iya ka hanshi call da shi ka ma mutum magana ba tare da distraction na noise da yake background din. So shine mataimakan ciki ko kana cikin mutane kana so ka je ka kalla fim ko ka ji wani waƙa ba sai ka damu mutane ba don abun da ya sa aka kawo ire-ire abubuwan nan don kar kana cikin mutane kana takura su. Wani zai siya cikin mutane inda ake hira sai kunna musu waƙa kan wayan shi da ya kamata wuri zai iya yin using kunnen waya ya toshe kunne ya ji waƙan sa ba tare da ya takura ma wani. So bature sun fid da abun nan don a dinga rage wayan su wawancin tasharmin da mutane suke yi.

Karɓan kira a wurin aiki ya danganta gaskiya don wata ranar son goma, wata ranar son, son huɗu, biyar, wata ranar son biyu ma. So ya danganta ran da akwai aiki sosai ko wane irin aiki muka samu kanmu a ciki kafin mu samu karɓan kira akan aiki. So ba lalle abun kulli yomi ba ne. Shine gaskiyar maganan. To maganan gaskiya na kiran a wurin aiki it depends me muke ranan a wurin ofis namu ɗin. Ko aiki yana da yawa, aiki ya mana yawa, bai mana yawa ma to. Mani yana da yawa to ana kirason goma, huɗu, biyu haka. Ba lalle sai dole sai an kira da yawa ba ne. Shine maganan gaskiya. To haka abun yake. A'a tare da wani ɓatan lokaci ba ne ko wani.

Ban da katin kasuwanci saboda ba yanka min har yanzu amma nayi applying na katin ɗin. Da ina tunanin da yadda Allah za zo a kawo min katin kasuwarci na har zuwa shago na.